Capison Bosco Tapsi, Capison Bosco Taxi, Ca-cana Capison Ta Ba-Bosco Tapsi, Capison Bosco Taxi, Capison Bosco Tapsi, Capison Bosco Taxi, Capison Bas-Bosco Taxi.